Na fi son zama domin zama ƙafa ka ba ta gaji ba kuma za ka zauna yadda kake so ba kamar a tsaye ba.

Abubuwa da yawa kan sukan sa nayi dariya na kama comedy ina kallon fim na barkwanci da zai iya sa ni dariya. Wannan kuma in aka yi abun dariya.